Eh da farko idan na farka zan in yi alwala, in je masallaci in yi sallah. Bayan nan sai ina ina kuma gida sai in yi wanka, in ci abinci sai in kama han yan fita wajen aiki.

Ina cin tafarnuwa, zan yana kara kanshi ma abinci kuma duk wani abinci da babu tafarnuwa idan ina cin sa, ban na jin daɗinsa sai da tafarnuwa. Eh, duk wani abinci, wannan miya ne ko babu miya duka, yana sa baban tafarnuwa cikin ciza.